To shara dai abu ne mai kyau domin tsafta kuma addinin musulunci ma ya ce "An-nazafatun mina l-iman", tsafta tana daga cikin cikon imani. Don haka ina share ɗakina akai akai. Dan zan ce mu kan share ɗaki sau uku in lokacin ƙura ne, sau biyu in ba lokacin ƙura ba ne haka. Wani zubin ma sau ɗaya idan babu ƙura gaba ɗaya. To a takaice ke nan.

Nama dai, a kan same shi ne a jikin dabbobi. Kuma nama kala kala ne. Akwai naman kaza, akwai naman rago, akwai naman akuya, akwai naman shanu, akwai naman raƙumi, naman giwa da dai sauransu. Ga naman zomo a ƙananan dabbobi, ga na kurege, ga sunan dai namomi kala kala. Sannan hadda naman kifi. To, indai a cikinsu ne gaba ɗaya na fi son naman rago saboda lafiyanshi, aa, da kuma daɗinsa, sai kuma naman akuya. Waɗannan guda biyun naman da na fi so kenan a duk cikin namomin da na ke ci.

Abinci dai abu ne wanda muke ci domin taimakawa rayuwar mu da kuma jikin mu da lafiyar mu. A dan haka dan adam yakan je yaci abinci. Toni ba gidan abincin da nafi so irin gida na. Na fi son cin abinci a gida na. Ba in fita inje wani gida in ci abinci ba. Saboda a gida na, nake samun dukkanin wani abu da nake so daga abincin gargajiya zuwa na zamani. So a dan haka ni na fi son abincin gida na. Kuma na fi cin abinci a cikin gida na domin na fi son shi kuma nafi jin daɗin sa.

Zama akan yi shine domin, ah, hutawa ko kuma, ah, domin tattaunawa, batu ko wani abu makamantan haka. Amma zaman kwin kan gwiwa yakan samu ne, yakan yiwu ne kai musamman ko cin abinci, ko sallah ko atisaye wato motsa jiki kenan. To ina zama kan gwiwa ne ma musamman idan ina yin wa'inan abu. Inna ina sallah ne sujada to in zanyi zaman tahiya akan zaman gwiwa zanyi. Wani zaman in zan ci abinci a ƙasa nakan yi zaman gwiwa. Sannan kuma idan ina atisaye ina motsa jini to shi ma na kan yi zama na gwiwa domin ya na daga cikin nau'i na atisaye da a ke yi.

Fina-finai dai akwai su kala-kala. Akwai na Turanci, na Hollywood, akwai na Turanci, na Nollywood Nigeria, akwai na Turanci na sauran ƙasashe, akwai kuma na Indiya, akwai na Hausa. To ni nafi son kallon fim ɗin Hausa ko fina-finan Hausa domin sun fi burge ne. Ah, fina-finan mu na gida. Sannan kuma a cikin fina-finan nafi son kallon na barkwanci domin na barkwanci za su, suna sani nishaɗi. Misali irin fim ɗin Rabilu Musa Ibro ko a yanzu wanda ke raye irin su Bosho, Ado Gwanja da sauran dai masu fitowa a fina-finai domin barkwanci. To nina fi son irin fina-finan su, na fi jin daɗin su irin su Baba Ɗan Audu, irin su Baba Rabe su suka nishaɗantar da ni a fim, ah, sabani na Turanci ko na Indiya ko na Chinese da dai sauran su. A takaice dai na dai fi son mu kallon fim ɗin Hausa.

To mota ma dai kala kala ne. Akwai mota da muke cewa trailer, akwai gwangwalo, akwai ƙananan motoci, akwai irinsu civilian, akwai irinsu aa me ake ce musu? Truck, truck dinnan dai da sauransu. To ni dai na iya tuƙa ƙaramin mota, aa motoci na hawa da kuma manya masu giya biyar, an giya bakwai kai. Amma sama da haka ban iya tuƙa ba, mai giya shabiyu, mai giya ashirin da huɗu duk ban iya tuƙa su ba. To a taƙaice dai na iya tuƙa mota amma mota ta gida.

Waya dai abu ne wanda muke amfani da shi kuma abu ne wanda aka yi shi ko kiran waya ko ma'adani wato inda akan ajiye abubuwa. Kuma waɗannan ma'ajin yana iya cika saboda, ahhh, an yi shi ne, ahhh, domin ya cika wato space, RAM da gig. To wayata yanzu haka ma ake cike take. Ma'ajinta lallaɓa ta nake yi. Kullum zan yi amfani da ita sai na goge wasu abubuwa sannan in ɗaura wasu abubuwa. Dan haka wayana na cika a ajiya.

To, damuwa de a kasari yakan faru ne bisa ga samun ɓacin rai ko kuma wani abu wadda muƙaddari daga Allah ze iya zuwa maka inda za ka iya fadawa cikin damuwa. To, da dama ne idan na samu damuwa, in na ɓacin rai ne nakan kwanta ne bacci ne. To, in na tashi shikenan wannan damuwar ya wuce. In kuma wani abu ne da ya zo daga Allah, to shi ma nakan yi iya bakin ƙoƙari na, inga na kwantar da hankali, na tausasa hankali na. In wanda zan yi shawara da mutane ne nakan shan gujewa, ah, damuwar kar ta saka ni cikin wata matsala. To, abin da nake yi ke nan lokacin da nake jin damuwa, nakan yi bacci in na ɓacin rai ne. In kuma muƙaddari daga Allah ne, inda nakan yi ma kaina shawara da kaina da kuma tausasa kaina.

Tebura dai da kujeru an yi su ne don zama musamman a wurin aiki. Inda akan same su ne domin ma'aikata su zauna, ah, su yi aikace-aikace a kan kujeru in su ka zauna kan kujera su yi amfani da tebur. To mu teburin da suke ko kuma teburin da suke a wurin aiki irin tebur ne manya wanda suke a zagaye kowa zai zauna. Kusan mutum ashirin da biyar a zagaye da tebur ɗin. Kowa yana zagaye da teburin ne zai zauna ya yi aikinsa. In ya gama ya tashi wani ma yana iya zama. To yadda tebura suke kenan a wurin aikin mu.

Wayadi an yi shi ne domin amfanin yau da kullun, magana, kallace-kallace, ɗaukan hoto da sauransu. Su kuma sai aka yi ma aji kala-kala. Akwai abin da ake ce ma internal storage akwai external storage. To akasarin hotunan wayana ina ajiye su ne a external storage. Bayan external storage kuma inda nakan ɗaura su a wani anoda external storage ɗin flash ke nan domin na adana shi saboda idan lokacin amfanin shi ya yi, inda kuma lokacin nakan tura shi shafukan sada zumunta irin su Facebook, irin su Instagram, irin su TikTok ko kuma in tura su a cikin email dina in ajiye su. Waɗannan su ne wuraren da nake ajiye hotuna a wayana.

Kuɗi a wannan lokacin dama hanyoyin amfani da su sun kasu kashi kashi, ko a zahiri ne ko ta yanar gizo. In kuma da abin da za a yi ta yanar gizo ta hanya biyu ne ko ta waya ko ta kututa. Wannan su ne hanya biyu da ake iya biyan kuɗi. Don haka ina iya biyan kuɗi ta waya ko ina biyan kuɗi ta wayata, tunda duk manhajan da nake amfani da shi na bankuna ta a waya yake. To kuma ta waya ne zan shiga manhajar in biya duk wani kuɗi da zan biya ko kuma in sayi duk wani abu da zan saya.

Ta a wurin aiki dai wuri ne wanda muke zuwamu gudanar da abubuwa a na aikace aikacen mu kuma dole lokaci zai yi wanda zaka so kaga ce wa ka ci wani abu ko ka sha wani abu domin ka ƙara samun ƙarfi a jikin ka ko kuma kuzari a jikin ka. To a kasari dai ina wurin aiki in abun da ya shafi abinci ne nakan ci alale ko in ci ɗan wake ko in ci eh burodi da gyaɗa. To wa'ennan su ne abubuwan da na fi ci a wurin aiki saboda in na ci su ina ɗaukan tsawon lokaci kafin na sake cin wani abu.

Kasuwa dai kasuwa dai wuri ne wadda ake yin cinikayya ko kasuwanci a na siya da siyarwa wadda kuma a mutane suke a haduwa domin siya da siyarwa. To kamarar yadda na faɗi kasuwa wuri ne na cinikayya to nima nakan je kuma in yi ciniki ko na saya. To a abinda nake siya daga kasuwa a ƙasari zance kusan komai ma a kasuwa ina siyan su. Ina siyan kayan abinci, ina siyan kayan al'amuran yau da kullum, ina siyan sitira, ina siyan dukkanin wani abu da zanyi amfani da shi cikin kashi ɗari kashi casa'in ko casa'in da biyar a kasuwa nake siyan su domin amfani na yau da kullum.

To albasa dai abu ne wanda aka sani yana da yaji. A wani, wani kuma bayi da yaji musamman idan ana yankan sa. To ya danganta idan albasa ne wanda yake da yaji sosai, in ana yankan shi to zaka ga idan ka yana hawaye kana kuka. Amma idan albasa ne wanda bashi da yaji, to zaka ga cewa duk yankan da kake yi babu aa hawaye ko kuka a tare da kai. To adon haka ya danganta ne da kuka lokacin yankan albasa. Wani ina yin kuka wani bana yi.

Belt dai abu ne wanda ake amfani da shi a wando domin ɗaura ƙugu domin wandon ya zauna a ƙugunka. To idan na sa ƙananan kaya ina sa belt, amma in ba ƙananan kaya na sa ba bana sa belt saboda bana zan saka dogayen kaya ba kuma in ɗauko belt in ɗaura kai. Amma na saka irin su jeans, chinos, velvet da dai sauransu wadda suke da hanyar saka belt to ina sa belt a duk waɗannan kayan.

Iyo dai akasari ana yin shi a ruwa ne domin, ah, a cikin ruwa anan ake yin iyo domin, ah, ko ana jin zafi ko kuma, ah, ti saye ko kuma dai an shiga don wani jin daɗi. To ah, kamar yadda kuka yi tambaya kana iya yin iyo, to na iya yin iyo a ruwa sosai. Na iya yin iyo, na iya tsayuwar wawa, na iya nutso da dai sauransu. To adon haka babu iyo da ban iya ba kuma ruwa duk karfinsa indai ba Allah ya kawo tsautsayi ba ina iya shiga kuma in fita lafiya.

To, tsoro kala kala ne. Akwai tsoro na ɗan adam, akwai tsoro na Allah wadda mutum yake ji. Sannan akwai tsoro na dabba wadda zai iya cutar da kai. To a takaice dai, in dai abin da ake jin tsoro ne ake magana, to ni duk abin da zai cutar da ni ina tsoronsa, ko ma me shi. Sannan ina tsoron Allah Mahaliccina saboda na san ni ɗan adam ne, me iya saɓa masa ne a ko wane lokaci. To ina tsoronsa da kar, ah, Allah ya ɗauki rayuwata. Wala Allah ina yin wani abu wadda zai kama ni da shi. To sai yasa nake tsoron Allah, nake kaɗaita shi, nake bauta masa domin ko da na yi wani abu ya gafarta mun ya ji ƙaina. In kuma ɗan adam ne, ina tsoron makircinsa, ina tsoron sharrinsa, ina tsoron abin da zai iya min wadda zai cutar da ni, ina raye. Haka dabba shi ma ina tsoron shi da yi min wani abu wadda zai cutar da ni. Wala Allah in na cizo ne ya cije ni ya sa mun dafi, ya banni cikin wahala. In ma na wani abun ne dai ko ma wani iri ne zai saka ni cikin wahala, to duk abin da zai saka ni cikin wahala ina tsoronsa. Duk abin da zai cutar da ni ina tsoronsa.

To, aaah, net da ake amfani da shi domin kare sauro, aaah, wannan abu ne wanda yake taimakawa sosai matuƙa. Domin shi duk yadda sauro zai cije ka to zaka iya samun matsala inda zaka iya kamuwa da cutar malaria. To a, don haka a da da nake da shi ina amfani da, ah, sauran net amma yanzu da bani da shi to bana amfani da shi saboda sakamakon bani da shi shiyasa bana amfani da shi amma ina amfani da sauran net. In na samu zan yi amfani da shi saboda na san amfaninsa kuma na san yana taimako matuƙa.

To, ah lokaci da ake magana shi dai lokaci ya kasu kashi kashi. Amma ah wane lokaci na rana kafi so? To ina ganin a ranaku ake magana. To indai lokaci na ranaku ne na fi son Asabar da Lahadi saboda rana ce ta hutu. In kuma ana maganar lokaci ne na ƙarfe kaza ƙarfe kaza to na fi son daga ƙarfe takwas na dare zuwa shabiyu na dare. Saboda wannan lokaci ne da a rana ni a wurina nakan dan samu nutsuwa da hutu. Duk wani abu da nake yi ma nakan samun canji.

Aaa, kwai dai ni na fi son aa, a dafa shi da ruwa ba irin wanda ake soya ba. Na fi son a dafa kwai, a dafa shi aɓare shi a ci shi haka. Aa, aka sin a dafa shi a soya shi kai a sa mashi mai. Ni dai na fi son a dafa kwai da ruwa. Na fi jin daɗin shi kuma ma kamar yanda masa na suka ce ya fi lafiya.

To miyo dai abu ne wanda ake samun shi daga baki kuma a zubar da shi. Inda wani da zaran ya fito ya zama cuta. To akasari ni dai na fi zubar da miyo a bayi, saboda ina ganin abu ne na ƙazanta wanda a bayi ya fi dacewa a zubar da shi.

Kuɗi dai an yi shine domin a kashe kuma ana amfani da shi ne. Don haka, a ni ban damu da duba daftarin kuɗi ba, saboda ni na ganin wani lokacin kamar ɓata lokaci ne tsayawa a lissafin daftarin kuɗi.

Aiki abu ne wanda muke yin shi domin, a al'amuran mu na yau da kullum kuma ya danganta. Aiki kala kala ne. Akwai aiki na wanda muke yi domin samun, a, na amfanin mu na yau da kullum, ma'ana na kashewa. Akwai kuma aiki wanda muke yi na gida ko na gona. To kowanne yana da lokacin da muke yi. Amma aiki ne wanda muke yi na aiki da ake biyan mu na albashi. To a, mukan fara aiki ne daga karfe takwas na safe.

To shi dai zama ana yi ne domin hutu kuma, ah, mutum ya zauna domin ya huta da dai sauransu. To ƙetare ƙafafuwa kuma akan juna ya danganta. Akwai zaman da za ka yi wadda dole za ka, ah, ƙetare ƙafafuwa a lokacin zama. Akwai kuma zaman, akwai kuma zaman da za ka yi ba lallai sai ka ƙetare ƙafanka akan, ah, ɗan uwanba.

To abinci dai kamar yadda nake faɗi kodayaushe, abu ne da muke ci domin a inganta a rayuwanmu ko kuma lafiyarmu. To abincin rana gaskiya akasali na fi cin shi daga a ƙarfe biyu, ƙarfe ɗaya haka ce, daga ƙarfe ɗaya, biyu sama. To lokacin da na fi cin abincin rana ke nan.

To, jira dai abu ne wanda aka ce jira ana nufin ce wa mutane su tsaya su dakata ko kuma a bik'a'ida. To a kasali in naje na tar da ana layi, to ni na kambun layin ne, nima in jira har a zo kaina ba tare da na tsallake ba ko kuma na shiga gaban wani ba. To yadda nake jira kenan ina bin tsari domin gudun rigima.

Yanar gizo ita ma wata kasuwa ne wadda take zaman kanta, ko kuma wuri ne wanda ake yin al'amura sosai da ya shafi, a yau da kullum. Ina iya siyan, a kaya a yanar gizo kamar da nake shiga kasuwa. Ina siyan kaya sosai a yanar gizo irin su Jumia, irin su Temu, irin su Alibaba Express, irin su Amazon. Duk ina siyan kaya ta nan wuri saboda wani lokacin sun fi sauƙi kuma ka fi samun su da rahusa. Akwai wani sabuwa wani 6388 shima ina siyan kaya ta wurin.

Shara abu ne wanda ake, aka, eh, zub da shi ƙazanta kenan zan ma da ice. To, adon haka akasarin shara nakan je in zubar da shi inda aka tanada domin zubarwa. Bana zubar da shi a inda zai cutar da mutane ko cikin kwata da dai sauransu. Ina zubar da shi inda aka tanada a je a zubar da shara. A nan nake zuwa in zubar da shara ko wane iri ne. In kuma a gida ne, ina da wurin zubar, leda da muke zuba shara. In ya cika sai mu ɗauka mu kai inda aka tanada domin zubar da shara.

Toh shi, a hutu ko neman izini duka aka neme shi ne a wurin wanda suka da alhaki ko haƙƙi. To ni ina neman hutu na ne ko izinin hutu a wurin shuwagabanni na. Muna da fom ɗin da ake cikawa na, a, da ake ce ma annual leave ko casual leave. To wannan fom ɗin shi muke cikawa. Sannan ka cika su sai ka kai. Sannan sai a baka, a, wato izinin tafiya hutu. Yadda muke neman izinin, a, hutu kenan a wurin aiki.

Katin kasuwanci ko kasuwanci abu ne wanda ake gudanar da shi kuma ake amfani da shi. To a halin yanzu dai bani da katin kasuwanci sai dai ina da ATM. To ban san shi ne wannan katin kasuwancin ba ko kuwa ko wane market card ne daban da ake amfani da shi. Amma dai a yanzu kati ina da ATM bani da katin kasuwanci kawai.

To shi dai tsarki, a ana yin sa ne domin a tsafta kuma tsafta na daga cikin a cikin addini. So saboda haka tsarkake gida wajibi ne. Muna tsarkake gidajen mu aƙalla a kullum sau uku, huɗu ko biyar. Duk wani abu da aka gama daidai ba za a yi tafiya ba kan tsattace shi ko an tsarkake shi domin a lafiyan mu da na ƴaƴa.